Aikin da nake yi idan na tashi kullum da safe, ina zubawa shukoki ruwa, ina gyaggyara in yanyanka wannan fulawa fulawa marasa kyau da yake jiki. Sannan ina zuwa in wanke motar babana. Bayan na gama wankewar, sai in samu in shiga in yi wanka sannan kuma in fita ofis wajen yin aiki.

Yaya nake karɓan baƙo? Ina karɓan baƙo cikin girmamawa. In tarbe shi idan ya zo bayan mun gaisa in ce masa, "Ya hanya." Bayan na gama sashi, ya ji natsuwa da kuma wannan gajiyan da yake da shi duka ya fita. Ina samu in ɗauko masa abin sha, ruwa ko kuma wani abin taɓawa kamar lemu in kawo masa ya taɓa. Sai kuma in zauna inji, "Ya hanyan sa, tafiyan da yayi, ya hanya, ya mutanen da ya baro." Bayan ya zo in ba shi gudi ya zauna, ya huta. In kunna masa AC da sifanka ya samu ya huta. In ba shi abinci ya ci. In ji buƙatansa idan ya zo ne saboda hira muyi hira. Idan kuma ya zo ne saboda wani buƙatansa daban, in samu muyi magana. In ji buƙatansa. Idan zan iya warware masa in warware masa. Idan ba zan iya ba sai in tura shi wajen wani wanda zai iya yi masa.

Muna amfani da kayan aiki masu yawa. Muna amfani da, ah, taɓarya wajen yin daka, turmi da taɓarya wajen yin daka. Muna amfani da gatari wajen sare itace. Muna amfani da fartanya wajen yin noma. Muna amfani da wuƙa wajen yankan nama ko kayan abinci da kayan miya. Muna amfani da bafo wajen yin wanka. Muna amfani da almakashi wajen yanka kaya. Muna amfani da, da kwano wajen cin abinci. Muna amfani da cokali wajen cin abinci. Muna amfani da buta wajen yin alwala. Sannan muna amfani da, da faranti mu zuba abinci mu ci. Bayan wannan, muna amfani da takalmi wajen sawa. Muna amfani da, ah, da roba. Akwai roba na wanke hannu idan mun ci abinci da sauransu.

Eh muna kunna sanarwan apps saboda ya sauƙaƙa mana wajen ganin saƙonni ba tare da ka sha wahalan ko kuma ba tare da mun sha wahalan shiga ciki mu duba saƙonnin da yazo mana ba. Sannan muna amfani da shi ta wajen duba saƙonnin bankunanmu, asusunmu da kuma abokanmu.